Eh to ina cin abinci da hannu ko da cokali. Gaskiya ina ci daga baki dai, duka biyu ina amfani da su wajen cin abinci. Domin idan an tuƙa tuwo ina cin tuwo da hannu, idan kuma shinkafa aka dafa ko kuma taliya, shi kuma da cokali nake ci.

Eh to, ban ci gaka da shuka tsire-tsire a gida ba. Amma dai saboda gidanmu bai da wani girma sosai. Amma ina da, ina da su wajen kala uku, don na shuka mangwaro, na shuka ayaba da lemu tsami.

Eh to ban cika son tafarnuwa ba saboda yana sa ni ƙwar nafii da kuma yana sa zuciya na tana bugawa sosai da kuma yana bani ciwon kai. Sai kuma tafarnuwa yana ɓata mini daɗin baƙi, yana iya sa ni na jin kwaɗayin abu. Shi ya sa ban cika son tafarnawa, ban cin tafarnawa a cikin miya ko kuma cikin haɗin tattasai.

Eh to ina yawan amfani da kalanda sosai saboda wajen kallon ball da kuma batun makaranta da aiki. Ina yawan duba kalanda gaskiya kullum saboda gujin wucewan lokaci da kuma abunda na shirya karya zo ya wuce ba tare da na sani ba.

Eh to inda nake sasanta rikici a wajen aiki shine in samu ogana mu zauna mu tattauna game da abubuwan da ya faru ko kuma in samu abokai na aiki mu zauna mu tattauna game da yadda za a yi a sasanta rikicin da akayi.

Abun da yake ba mu ƙwarin gwiwa a filin aiki shine yawan takwazon da muke yi. Idan ka ga ɗan uwanka ya sa ƙwazo yana aiki kai ma zaka ji ƙwarin gwiwan aiki sosai. Da kuma idan ka ga aiki yana ma kyau, zaka ƙara yin ƙwazo aiki. Aiki yayi sauri, yayi tafiya, ban kuga makoma ƙu huta. Gaskiya idan muna sa ƙwazo a filin aiki, yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sosai da zamuyi aikin da ba mu taɓa yi ba.

Eh, ina riƙe lema lokacin da ake ruwan sama wajen guje- guje- guje- gujewa jiƙewa. Kar na jiƙe da kuma takar du na ko kuma wasu abubuwan da na riƙe. Amma idan ina gida yawanci ban cika riƙe lema ba gaskiya. Ina, ina, ina yawan fita cikin ruwan sama na yi wasa a ciki idan ina gida. Amma idan zan je wajen aiki ko makaranta ina rike lema don gujewan jiƙewa.

Eh ina magana da abokan aikina wajen cikin aminci da kuma kwanciyar hankali da tattasa da, da sassakan murya da kuma yadda za su fahimce ni ba tare da wani samun miskila ko kuma an samu matsala a tsakaninmu ba. Gaskiya, kuma ina magana yadda za mu fahimci juna.

Gaskiya nafi son irin naman nafi so naman kaza da kuma naman sa. Gaskiya nafi jin daɗin naman sosai saboda shi naman sa yana da maiƙo sosai kuma yana da kyau a jiƙi. Haka kuma, haka zalika naman kaza shi kuma shi ma matasa irin mu su kuma yana da kyau, yana ƙara lafiya da kuma yana bada kwanciyar hankali. Shi yasa nafison naman kaza.

A'a bana yawancin sa safa ko da yaushe. Amma yanzu kam an, yanzu ana sanyi, lokutan sanyi ina sa safa sosai ko da yaushe. Ina sa safa wajen, wajen gudun ɓata kafa na da sanyi. Don saboda sanyi yana fasa kafa, yana jima kafa. Saboda haka ina sa safa ko da yaushe da kuma akwai ƙura.

Eh to gaskiya ina sanya tabarau amma ba ko da yaushe ba. Sai de kaman idan zanje aure ko kuma zanje wani biki haka ina sanya tabarau amma bana ban cika sanya tabarau kaman ko da yaushe a gida ko a waje a makaranta ba. Saboda sai dai idan ina da ciwon ido ne na ringa yawanta saka tabarau.

Ina iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta sosai saboda yawancin girkin da nake a gida ni, ni nake hura wutan da kaina. Yanda ake hura wuta, akwai gawayi, ina iya amfani da gawayil in hura wuta, ina iya amfani da iskar gas, ina iya amfani da wutar lantarki.

Eh to abune nake lokacin nake cikin damuwa, ina yawan son zamani kaɗai da kuma ina son jin waƙa, waƙa mai kwantar da hankali ba me hayaniya ba gaskiya. Ko kuma idan wata rana ina samu in yi bacci saboda na samu kwanciyar hankali mai kyau in na tashi sai manta da komai da ya faru.

Eh to wasan da na fi son yi shine wasan kwallon kafa. Ina son wasan kwallon kafa sosai saboda shi ko da yaushe yana kwantar mini da hankali da kuma ina jinin shaɗi wajen lokacin da nake bugawa tare da abokaina. Shi yasa nake son kwallon kafa sosai.

Eh to, da ne nake yawon ta kunna Bluetooth ɗina saboda ina amfani da abun kunne mai, mai Bluetooth. Saboda haka ko da yaushe Bluetooth yana nan, yana, yawan ta zama a kunne. Amma daya ke yanzu an sace Bluetooth ɗina na kunne. Sannan yanzu na dai na amfani da Bluetooth ɗin sosai. Gaskiya zai kai kusan wata ban kunna Bluetooth na ba saboda ba na amfani da shi yanzu.

Abun da ya fi muhimmanci a cikin abokantaka shine zumunci. Don kuna da zumunci mai kyau tsakanin ka da abokinka, gaskiya to ba zan ce mun za ku samu matsala ba. Abokantakan kun zai jima sosai saboda zumunci yana da kyau.

Eh to takalman da nake amfani da su guda uku ne. Ina da takalman zuwa biki, ina da peka, shi ma na zuwa biki ne. Da kuma ina da takalmi wato kanvas, wanda nake zuwa bikin makaranta da shi shima. Sai kuma ina da takalmin gida wanda nake zuwa ko ina da shi.

Abun da nake yi wajen ƙara aikina shine kashe jiki a wajen aiki. Idan na kashe jiki a wajen aiki gaskiya aiki na ƙaruwa sosai ko kuma in na fara aiki na zo daga baya tun gun lafiya kara kamani gaskiya aikin na ƙaruwa sosai.

Ina, ina iya ajiye kuɗina a asusun banki. Wata wayansu lokutan kuma ina yawan ajiye kuɗi tare, tare da ni. Saboda lokacin da aka buƙace su, sai in, ce in ɗauko su inyi amfani da su. Amma yawancin inda nake ajiye kuɗina shine a cikin asusun banki. Saboda gujin ko amin sata ko kuma guje, gujin ɓatawan shi.

Eh to ina cire takalma na a gida. Idan zan shiga, kaman zan shiga falo ko kuma ɗaki gaskiya ina cire takalmi. Amma idan zan yi yawo a cikin gidan ne, gaskiya da takalmi na nake yawo. Don ina, ko kicin idan zan shiga ina shiga da takalmi ko kuma lokacin da zan yi shara da mofin ina sa takalmi don gujewa ɓaciwan kafa.

Eh to inda ni ke, inda ni ke kula da gashina shine, wanke wa. Ko yaushe idan zan yi wanka, ina wanke gashina da brush da shamfo wato sabulun wanke gashi. Ina yawan ta wanke amfani da shi ko da yaushe. Da kuma ina yawan goge kaina ko da yaushe. Gudun dotti, da kuma samun dandruff a kai.

Abunda nake yi da yamma shine zuwa buga kwallon bal da kuma ziyartar abokaina sai mu je muyi ziyara da bayan munyi ziyara sai mu dawo, sai mu zauna a ƙofar gida muyi ta hira kafin nan dare yayi sai mu shiga mu kwanta.

Yanda nake kammala aiki a lokaci shine farawa a lokaci. Idan na fara aiki akan lokaci to gaskiya ina gamawa da wuri, ko kuma kafin lokacin aikin zan fara saboda in gama shi akan lokaci. Idan aikin yana da yawa ke nan, idan be da yawa shi kuma ina farawa akan lokaci saboda in gama shi akan lokaci ba tare da wuce lokaci ba.

Zan ce kowani rana gaskiya ina share ƙura, saboda lokacin kunturu muke, hazo yana kawo ƙura sosai. Saboda haka yana sa ina share share ko da yaushe. Zanyi shara, zanyi mopping, don gudun ƙuran ya ɓata min kaya. Ina kakkaɓe ƙuran da yake kan akwati na da kuma share veranda da ɗaki da kitchen gabaki ɗaya shima don gudun ƙura ya ɓata shi.

Wasu lokutan ina cin dumame da safe, wasu lokutan kuma ana dafa mana shinkafa, wasu lokutan kuma ana dafa mana doya ko kuma a soya mana doya da dankali, wasu lokutan kuma muna shan shayi ne da safe kafin mu tafi makaranta.

Eh to gaskiya abincin da yake sa na ji daɗi shine tuwon shinkafa da miyan zogale da kuma tuwon shinkafa da miyan egusi. Gaskiya suna sa na ji daɗi sosai kuma suna kwantar min da hankali saboda wajen ina, lokacin da nake cin su gaskiya ba ƙaramin daɗi nake ji ba.

Muna samun horo a wajen aiki? Eh muna samun horo a wajen aiki saboda aiyukanmu ga baki daya na buƙatan horo before ka fara shi kafin ka fara. Don ba haka kawai zaka zo ka fara aikin ba, aikin yana buƙatan horo da kuma aƙalla ya aikinka da mutane yake yadda kake shuɗanya da mutane ba tare da samun wani matsala ba da kuma tsaurin aikinka da kuma yadda kake riƙe abu a kai.

Gaskiya muna da bokiti sun kai guda bakwai ko kuma zance guda goma. Don gaskiya ban kirga su ba amma suna da yawa. Saboda bokitin da muke amfani da shi wajen yin wanki daban yake da bokitin da ake amfani da shi wajen ɗebo ruwa a sa randa. Haka akwai bokitin da ake amfani da shi yau wajen haɗa kaman kunun zaki ko kuma a sa kamu a ciki shi ma daban yake.

Eh to, aikin da nake yi kullum agida suna da yawa gaskiya. Saboda ni ne yaro na ƙarshe wanda aka haifa a filin mamana da babana. Saboda haka aikin gaskiya na min yawa. Aikin da nake yi kullum shine mopping, shara in yi shara, in share baranda, in share falo na, in share kitchen, in share falon babana. Ko dai kullum, sitan ko da yaushe sai na yi shara, na yi mopping. Wata rana ne nake wani lokaci ne nake yawan kaman na taya mamana ko wanke wanke yaga ko kuma sharan cikin gida, dadai suransu. Amma dai shara da mopping nan kan kullum saboda shi tun da nake ƙarami ina kaman shekara takwas ko kuma na ce tara, ina shara da mopping ko dai yaushe. Har yau bai canja ba. Sai dai idan na je makaranta na dawo sai in ci gaba.

Eh gaskiya ina shirya ayyukana akan tsarin. Ina fara daga aikin gida, aikin da nake yi koda yaushe wato shara na mofin koda yaushe shi ina yin shi kafin na fita gida. Naje filin aiki, aikin shi ma ina sara shi a filin saboda akwai aikin zamu fara daga aiki mai wuya mu zo mu fara daga daidai in mu zo mu hau mu fara wanda yake da sauki saboda kar mu bawa kanmu wahala sosai. Da zamu fara gajiya zamu fara da mai wahalan saboda idan mun gama mai wahalan zamu huta sai mu zo mu ci gaba da mai sauki kafin nan mu huta haka muke, haka muke shirya ayyukan.

Gaskiya na fi son yanayin da zai sa ni farin ciki, farin yanayin da kowa yana farin ciki. Ina son yanayin sosai. Kaman a zo a bamu labari mai daɗi kamar wani abu ya faru mai daɗi, mai daɗin ji wanda gaskiya za mu yi murna. Ina son yanayin da, yanayin da kuma muna tare da iyalai, na ga baki ɗaya, muna hira, muna dariya, muna jin daɗi, muna tuna baya. Gaskiya ina son yanayin sosai. Sai kuma idan ina tare da budurwata shima ina jin daɗin yanayin sosai.

Gaskiya ina son burodi mai laushi. Ina son burodi mai laushi sosa, i wanda kafin, an gasa shi amma kamar bai gasu sosai ba. Yana nan dai kaman, da, yana nan kamar cin gam yake haka. Wanda zaka matsa shi ya sake, ya haɗu a fili daya ya sake bugu. Gaskiya ina son burodi sosai, da kuma ina son burodi yan kekke, yan kakku. Summa gaskiya ina jin daɗin su sosai. Saboda ni ina son birodi sosai. Ina cin burodi kamar leda daya haka nika dai gaskiya. Kuma burodi mai laushi nafi so bana son burodi mai burbuɗi, mai burbuɗi yana shake ni, yana shake ni sosai. Bana son yin shi ko kuma burodi da ya ƙone. Gaskiya ni bana son burodi da ya ƙone. Ina son burodi mai haske, wanda bai ƙone ba kuma bai gasu sosai ba. Ina son irin su. Da kuma, gaskiya idan burodi ya jima ko kuma yayi kwana biyu a ƙasa ban cika son shi sosai ba. Saboda daɗin shi yana raguwa ko kuma wasu lokutan, ko ɓera ko wasu ƙananan ƙwari suna shiga, suna cinyewa, suna taɓa suna ɓata shi. Saboda haka sai ya ɓaci ko kuma daɗin shi ya canja. Shi yasa nafi son burodin da an gama yin shi da zafi-zafin shi, ana saukarwa ana sa shi a leda yanzu gashi nan kana gani. Da zafin shi kawai nafi so. Don shi daɗin shi daban ne gaskiya. Kamar lokacin da nake makaranta, inda nake bai da nisa da gidan biredin sosai so, ina zuwa abujan nake siya ko da yaushe ina siyan burodi da safe wanda zan sha shayi da shi ko kuma kafin na kwanta ina zuwa na sayi burodi.

App da nake yawanta amfani da su shine krom, da WhatsApp, da Facebook, da Instagram, da Twitter, da Discord. Ina yawanta amfani da WhatsApp wajen samun labarai ta inda za mu samu kuɗi. Discord kuma ina yawanta amfani da shi wajen kira don samun kuɗi. Sai kuma Instagram shi kuma ina kallon bidiyo sai don nai dariya. Facebook kuma shi kuma ina tattaunawa ne da abokaina wurin, da kuma labarin kallon kafa yawanci a Facebook nake kallo gaskiya. Sai kuma Twitter, Twitter ina amfani da su wajen neman kuɗi ne shi ma.

Eh to gaskiya ina son abinci mai yaji amma da yake yanzu ina neman soja ban cika son abinci mai yaji ba saboda yanzu idan na yi gudu kaɗan gaskiya yaji yana ji min sosai. Amma da lokacin da nake ƙarami na ci yaji sosai ko yanzu ma dai wasu lokutan ina cin yaji sosai amma ba kamar da ba na rage saboda illar borkono gaskiya bai da kyau.

Eh to gaskiya ina zuwa wurare da wuri saboda ni ban cika son leti ba gaskiya. Nafiso in je da wuri a fara dani a gama dani. Amma zuwa leti gaskiya ba nawa bane saboda kaje fili wurare kaje wurare leti ma bai kamata ba ma. Zaka je za'ana ma wani ni kallo kuma mutane ba za su ɗauke ka da mahimmanci kaman an, an, an gayyace ka wuri kaje da wuri sosai. Kaje an yi da kai an gama komai da kai. A to kaga wanna, wannan ba wani matsala tsakanin ka da mutane kuma zumuncin ka zai yi kyau sosai.

Eh to ni na fi son sayuwa gaskiya. Ban cika son zama ba don ko ina tare da abokaina ko ina zaune ne idan zan ba da labari ko kuma ina hira, na fi son ina tsaye wadda yadda za su kalle ni ina musu magana ina ba su labari. Saboda ni na fi son ina bada labari ina tsaye kuma kana kallo na hakan aji. Amma idan ina zaune to gaskiya ina jin wani iri hakan nan kaman ana cizo na sai in tashi in tsaya.

Yaushe nake cin abincin rana? Ina cin abincin rana misalin karfe biyu ko uku gaskiya. Ana mana girki da wuri saboda mu bamu da yawa. Idan mun karya da safe a lokaci ɗaya za su sake ha ɗaura girkin rana. Kafin nan zuwa karfe ɗaya, biyu dai an gama girki ko kuma idan mamanmu ta je aiki ta dawo, sai misalin karfe sha biyu za ta fara ko karfe ɗaya za ta fara girkin, a gama shi misalin karfe biyu ko uku.

Eh, ina karanta jarida amma da saboda yanzu samun jarida gaskiya samun jarida yana da wahala ba kaman da ba jarida ana siyarwa kuma ana kawo wa ana ajiye wa a unguwanni kuma bakin hanya in za ka siyi ka siyi amma gaskiya yanxu kan babu.

Gaskiya gurin lantarki mu'anan ya bambanta sosai, kowa da nashi za ka biya, kamammu kuɗi da shi muna sayan lantarki na dubu ɗaya ko dubu biyu zuwa sama le zuwa dubu biyar yana iya mana sati.

Eh, to gaskiya ina iya ƙoƙari na dai ina iya ƙoƙari amma ban iya, ban iya ɗora kulli ba gaskiya har gobe tunda ina ƙaramin baa koya min ba kuma nima ban iya ba. Gaskiya ɗora kulli yana ban wahala sosai.

Eh, abunda nake da ragowar abinci shine ko in bawa almajiri ko kuma na zo na ajiye shi na kulle, sai anjima idan zan dawo sai in zo in ci ko kuma in kara abinci ya kai kafin na inci. Gaskiya haka nake yi da ragowar abinci.

Eh to, ƙasan da gidan mu yake da shi, shine ƙasa mai duwatsu. Duk da cewa dai bamu da ƙasa sosai a gida, saboda akwai interlock a ciki. Saboda haka, yashin ta bayan gida ne, yashi mai duwatsu ne, ƙananan duwatsu, zan ce yashin Jauro. Kaman yashin Jauro ne gaskiya a bayan gidan mu.

Buri mu aiki shine muga mun kammala ayyukan da muka fara kuma ayyuka mu tabbata sun yi kyau wanda kuma muka mishi aikin buri mun aikin ya mishi kyau. Ya ji daɗin aikin saboda ya kira mu gobe ko kuma ya tallata mu wajen yan uwanshi.

Gaskiya ina shan ruwa. Ba adadi gaskiya ina shan ruwa ko da yaushe. Kuma ruwa a gidanmu akwai ruwa muna da famfo. Ruwa dai ba matsala bane kuma bana gaskiya ba zan iya kirga sau nawa nake shan ruwa a rana ba. Saboda ina shan ruwa sosai.

Eh, ina iya amfani da kwamfuta sosai saboda abun da na karanta kenan. Na yi karatu a kai shi sosai. Na iya amfani da kwamfuta. Ina, ina amfani da shi a wajen aiki, a gida da kuma makaranta. Yana taimako sosai, yana rage aiki kuma yana gyara aiki.

Eh ina shan ruwa mai sanyi sosai. Yawanci kaman idan na dawo daga kwallon kafa ina, ina, ina shan ruwa sosai gaskiya mai sanyi. Da kuma lokacin azumi lokacin buɗe baki ina shan ruwa mai sanyi sosai. Ban cika son ruwan zafi ba amma idan mura ya kama ni haka ina shan ruwan zafi shima amma na fi son ruwan sanyi.

Gaskiya ina jin daɗi sosai saboda zan yi amfani da albashin na, na, na samu na biya buƙatu da sauran matsalolin rayuwa, zan yi amfani da su, inyi taimako da kuma in taimaki iyalina da wasu.

Gaskiya, inason fensir. Saboda fensir shi ko ka samu matsala za ka iya gogewa amma alƙalami shi idan ka rubuta gogewar shi ke da wuya gaskiya. Amma fensir gaskiya zai taimake ka, za ka yi rubutu sosai kuma za ka iya gogewa ba tare da mutum ya sani ba.